Eh to idan na kamu da mura gaskiya, zan yi ƙoƙarin gana na rika samun abinci mai yaji wanda yana amfani wurin ganin cewa an kori mura sannan kuma ina shan magani gaskiya. Zanje in samu magani daidai da yanayin ita wannan murar da nake fama da ita. Idan mai tari ce zan sa maganin tari, idan murar mura yake shaƙi wace zan samu irin maganinta, dare danganta da ko wacce irin mura ce mutum ke yi.

Sau nawa kake kallon madubi? To ina kallon madubi gaskiya kusan a duk lokacin da na yi wanka. Na sa zan taje kai na so zan kalli madubi in gani idan kan ya taju da kuma ah yadda na saka hulla idan ta min yadda nake so. So kusan dai wannan lokacin kaɗai ne nake kallon madubi mostly.

Eh to wayata tana daidaita haske da kanta. Gaskiya tana da wannan siffar da kuma kimiyyar da aka sanya mata ta daidaita haske da kanta. Idan na kunna wannan abun na daidaita haske, sai za ta rinƙa daidaita haske da kanta idan lokaci ya yi.

Ya, ya sa hannu naku yake? Eh to, sa hannu namu mana amfani da alkalami ne wurin saka hannu gaskiya. Zaka zo ka sa hannu alamar da kai ka koyi ta da kanka kuma wadda kana yawan amfani da ita kusan duk inda aka ce ka sa hannu. Eh to wannan sa hannun shi zai zaka yi amfani da shi.

Ah, na wata kalma ka ke da su? Eh, bari in ga. Yanzu ina da guda biyar gaskiya. So, su ne gare ni. Waɗannan na ke amfani da su. Waɗannan kuma zan iya sawa in fita.

Wani app kake amfani da shi don saƙonni? Eh to ina amfani da shi Messenger, messages kenan. Akwai whatsapp Mesinja, akwai facebook mesinja, toh gaskiya ni ina amfani da wayannan wajen tura sakonni.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh to ina cajin waya ta gaskiya a duk lokacin da a caji yayi ƙasa, saboda ba mu da takamaiman lokacin caji saboda yanayi na wutar lantarki. To ko da yaushe mutum zai iya saka wayarsa a caji.

Ya kake ajiye takardu a aiki? Eh toh takardun aiki gaskiya ana tattara su a saman muhimman, uh, wuri inda ko da annami su za'a iya samu su sai a kai su wurin nan sai a ajiye su.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Eh to gaskiya muna haduwa da abokan ciniki wurare daban-daban. Ya danganta lokaci idan ka je kasuwa, ka yi ƙulla harkata ta ciniki da watan kuma ka ji daɗin wannan cinikin, to za ka yi ƙulla alaƙa da shi ta musamman.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ana duba kalanda kullum. Idan ba ka harda ci ba kuma kana yin amfani da kwanan watan su, za ka iya kasancewa kana duba ita wannan kalanda ko da yaushe gaskiya. Saboda idan ka haddace babu ƙatar da ba daman ka riga ka san kwanan watan.

Nawa madubi kuke da su a gida? To gaskiya madubi da zan ce ina da su a gida ba wani yawa ne da su ba. Madubi dai wanda kana kallon fuskar ka da shi to guda ɗaya ne. Wani kuma tabarau wanda ake sawa a fuska ina da biyu ko wanda ban ma da tabbacin ma yanzu suna nan ko basa nan.

To aikin gida kullum, gaskiya babu wani aikin gida za a cewa yana yi kullum. Baiwuci mutum ya tashi, ya yi wanka, ya shirya ba fita wurin aiki. To babu takamaiman aikin da ake yi kullum ko da yaushe.

Kuna yin wuta da itace? Ƙwarai ku, da gaske. Mu ko ke yi wuta da itace. Kusan ma duk ayyukan da muke yi da su a gida, dai ta wannan wuta ta itace muke amfani su. Da gaske muna amfani da ita sosai da sosai.

Ka ji wata tambaya wai ina da littattafai mai yawa? Ya tuka ku inda ba wurin da za ka dakka ganishi, ba ƙasa za ka tofa kuma ƙasa ka saka rufi. Ba wai ko ina za ka rinka tufar da miyau ba.

Sannun ku? A'a shi kan wanga ai dole ne. Su kan kwafi na bayanin ai dole a rinka ajiye su saboda, ah, me ake ci wa saboda record idan aka bincike ka sai zo ka bada su.

Wanne abincin gargajiya kake fi so? Toh gaskiya abincin gargajiya wanda zan ce ina fi so ba zai wuce shinkafa ko in ce tuwo ba. Ina masu yin abincin gargajiya inda muka fi amfani dasu kuma ina matukar so sun gaskiya, ƙwarai da gaskiya.

To nawa bokiti kuke dasu a gida? Su na da yawa gaskiya. Mene na da daya kusan ko wane banɗaki akwai daya kuma muna da banɗaki daya huɗu biyar. Su suna ɗan da yawa gaskiya.